Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina a rana sau ɗaya. Wato a ɗakin mu bani kaɗai bane a cikin ɗakina. A ɗakin mu mun kai mu irin bakwai haka, saboda ba a gidan mu nake ba. Na baro gidan mu ina makaranta kuma zaman makaranta mu bakwai ne a ɗaki wanda kowa yana yin shara. Kaman a ranar Asabar da safe a cikin ɗakin mu akwai wani ana ce mashi Joseph, shi yake yin shara da safe. Idan yayi shara da safe zuwa da rana ko zuwa da maraice akwai wani shi ma ana ce mashi, eh ana ce mashi Nathaniel zai shara da, da maraice. Idan maraice yayi, anyi bacci an tashi da safe. Wani safiya kuma sai wani mutum kuma ya ƙara ansa sai Musa ya share. Idan ya share zuwa maraice, idan ɗaki yayi datti sai Yakubu shima ya share. Idan Yakubu ya share ranan Lahadi kenan, wato ranan Litinin kenan da safe saboda ranar ana zuwa makaranta ba'a share ɗaki da safe. Sau ɗaya ake share ɗaki. Idan muka tafi muka dawo a ranan ni nake share ɗaki sau ɗaya. Don haka ni ina share ɗaki sau ɗaya ne a sati. A ranan kawai inna dawo daga aji, na dafa abinci nayi komai nayi wanka sai in share ɗaki. A ranan lokaci na kenan. Ranan Talata kuma da safe idan muka dawo, idan muka dawo daga aji aka dawo daga aji sai kuma Muhammadu ya share ɗaki. Kaman misali da maraice kenan shima sau ɗaya ake share ɗaki. A maraice kenan idan an share ɗaki mukan yi bacci da safe in munje aji mun dawo ranan Laraba kenan sai Moses ya share ɗaki. Idan Moses ya share ɗaki a ranan Laraba ɗin kenan muka yi bacci muka je aji muka dawo ranan Litinin wannan Laraba, Alhamis muka dawo sai Hassan ya share ɗaki. Idan Hassan ya share ɗaki in muka dawo ranan Juma'a saini in share ɗaki. Idan babu wanda ya share shikenan. Haka muka share ɗaki don haka ni ina share ɗaki sau ɗaya ne ko sau biyu a sati.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Wayata bata daidaita haske da kanta har sai in na kunna kamar yadda muka sani. Waya bata danne kanta sai mai ita ya sarrafa ta babu tayadda za'a yi waya ta daidaita haske da kanta bata danne sarrafa ta. Amma yadda wayata take, na saka tana daidaita mata haske kuma na canja mata tsarin haske. Akwai irin hasken da, da marece kawai take yin irin shi mai ɗan jajja-jajja kenan saboda gyara lafiyan ido. Shi kuma mai fari sosai ina saka shi tana daidaita kanta kaman da rana haka za ta yi haske mai daidai haske, haske dai kamar hasken fitila. Da marece kuma idan marece yayi hasken zai canja da zuwa ɗan launin ja kaɗan ba ja wai duka ba zai koma kamar ja haka. Wanda shi wannan jan hasken yana da amfani sosai wanda ko da na cika kallon waya ba zai saka ido na ya ji mun ciwo ba ko kuma zuwa gaba, zuwa gaba kamar in na girma sosai na yi tsufa ya ja mun ciwon ido. Don haka wayata tana saita, yana wayata tana daidaita haske da kanta amma ni nake sakawa haka nan. Ni nake saka ta daidaita haske da kanta. Wayata tana daidaita haske da kanta. Tana daidaita haske kaman da safe in na kunna da safe za ta yi haske sosai, da rana za ta yi haske sosai zuwa marece kuma in marece yayi za ta dawo ta yi haske daidai, daidai haka take yi kullum.

Kana duba daftarin kuɗi? To, daftarin kuɗi ina dubawa mana. Daftarin kuɗi ina duba saboda in san yadda kuɗi suke tafiya, in san yadda tsarin kuɗi yake tafiya. Saboda in san kuma nawa adadin kuɗin da yake ƙasa da kuma adadin kuɗin da za a cire haka da sauransu. Don haka ina duba daftarin kuɗi sosai sosai.

Ina kake tofa miyau? Inda nake tofa miyau ya danganta a inda nake. A wani lokaci idan ina cikin ɗaki, ina da kwano, wato ƙaramin kwano ne haka mai murfi wanda kamar idan ina cikin ɗaki kamar cikin dare haka ina bacci, irin sai ina so in tofar da miyo to ina ɗaukan kwanon ina gefe na kamar ina kan gado haka kan katifa. Zan jawo kwanon in tofa miyau a ciki in rurrufe. Idan kuma idan ina waje ne, kamar irin na fito waje haka wajen wasa haka ko kuma wajen aiki haka na fito waje to irin miyau idan zan tofar da me ina tofar da shi a ƙasa ne. Akwai kuma wani lokaci da irin kamar ina cikin aji haka kamar cikin class aji kenan ina yin darasi muna yin darasi a cikin aji. Idan ina son in tofar da miyau a wannan lokacin, zan nema izini daga malami zan fita waje in tofar da miyau. Akwai kuma idan a cikin masallaci ne nake jiso ina jiso in tofar da miyo, zan yi ƙoƙari in idar da sallan in fito in tofar da miyo din. Idan kuma kamar ina cikin taro haka cikin mutane haka, ana cikin wani yi walima haka idan ina so in tofar da miyo, shi ma zan nema izini in tafi makewayi ma'ana bayi kenan wurin yin bayin gari in tofar da miyo. Ina tofar da miyau a ƙasa ne, a ƙasa nake tofar da miyau.

Kana iya gabatar da rahoto. Gabatar da rahoto wani aiki ne mai bukatar mutum wanda yake da ƙwarin gwiwa. Gabatar da rahoto abu ne wanda yake bukatar mutum mai jajjircewa, mutum mai gogewa ta harkan salon iya magana. To hakika, a wajen gabatar da rahoto idan mutum bai da wa'innan abun nan dacewar kamar yadda na lissafo gogewa ta wajen basiran magana, ilimi da kuma hikimar iya magana. To a tanan duk mutumin da yake da wannan zai iya gabatar da rahoto. Eh, ina iya gabatar da rahoto musamman idan na zo ina so kamar a cikin aji haka cikin ƴan uwa na ɗalibai. Ina so in gabatar da rahoto. Ina gabatar da rahoto cikin natsuwa, cikin gogewa kuma cikin iya salon magana. Amma za ka ga wayan su, aikin rahoto suke yi amma za ka ga gabatar da rahoto ɗin de sai a hankali. Musamman mutum wanda yake karanta jarida a makaranta, wanda yake karatun jarida, wanda ake ce mashi ɗan jarida kenan a Hausance, za ka ga irin wa'innan suna da basirar iya magana. Amma wayan su kuma za ka ga aikin jarida za su je suke so su yi, suna so su zama 'yan jarida masu yaɗa labarai, masu yaɗar da rahoto amma za ka ga kwata-kwata ba su da basiran magana, kwata-kwata ba su da hikimar magana, kwata-kwata ba su da salon magana. To duk wanda bai da irin wannan aikin yaɗa rahoto, gabatar da rahoto ba aikin shi bane ba. Don gabatar da rahoto yana bukatar mutum mai basira kamar yadda na ce, mai gogewar magana da kuma mai salon magana, mai natsuwa, mutum mai natsuwa, mai hangen nesa. Eh, ina iya gabatar da rahoto sosai tabbas. Ina iya gabatar da rahoto a cikin natsuwa kuma musamman a ɗalibai ko kuma ga mutane gaba kiɗaya. A cikin mutane haka kamar a cikin manyan mutane ko kuma a ɓangaren talabijin ina iya gabatar da rahoto ko kuma a cikin ɓangaren irin ace gidan rediyo haka a kira ni a yi gayyace ni in zo in gabatar da rahoto. To ina iya gabatar da rahoto ba tare da na ji wani tsoro ba, ba tare da kuma na ji wani fargaba ba. Haka gabatar da rahoto tabbas ina iya gabatar da rahoto a cikin natsuwa ma kuma a cikin hankali, a cikin natsuwa kuma a cikin wannan cikin ƙwarin gwiwa nagode.

Kana fin son bus, bus ko taxi? To, kaman. Ina son bus a lokacin da kaman, kaman yadda nake dalibi. A ce zama like, a ce yadda nake dalibi. Mun saba zama cikin dalibai haka mun saba zama. Gaskiya tafiya a cikin bus yana da nishaɗi. Za ka ji ana ta labari, ana ta taɗi a cikin bus, ana murmushi, ana dariya haka kuma ana farin ciki saboda abokanai da yawa da dalibai ana abun nan sosai, ana jin daɗi sosai. Amma kuma matsalar bus shine kamar idan kana, ina sauri gaskiya bana shiga bus. Idan ina sauri sosai ina so kamar in je wurin karatu kamar wurin darasi kenan makaranta. Idan ina sauri in je ko kuma ina da wani darasi a makaranta ko kuma ina da gwaji kamar test kenan ko kuma jarrabawa exam kenan. To gaskiya bana shiga bus, bana son bus a lokacin. Ina shiga taxi ne saboda a bus in ka shiga a wannan lokacin bus za ta ɓata maka lokaci saboda kowane wanda zai shiga cikin bus ɗin za ka ga kowa da inda yake zaunawa. Kowa za a ga da inda yake tsayawa. Wannan za a ga yace a tsaya shi a wannan bus stop ɗin. Wannan kuma a tsaya shi a wancan, wancan bus stop. To kafin a gama sauke mutane a kai inda za ka je lokacin ka ya riga da ya ƙure. An samu tangarɗan lokaci sosai sosai. To ka ga duk wanda ma yake bani kaɗai ba duk wanda yake son sauri bus, ba zai shiga bus ba sai dai ya shiga abun nan. Kaman kuma dogon tafiya idan za a yi dogon tafiya bus tana da daɗi gaskiya saboda akwai mutane da yawa kuma akwai fili inda mutum zai kwanta ya huta. Amma idan tafiya ne dogu wanda mutum yake sauri sosai baya yadda za ayi ya iya shiga bus. Saboda idan ya shiga bus a wannan lokacin bus ba za ta yi mai sauri ba. Za ta ɓata lokaci. Kila ma aji, a hanya tafiya bus din ta lalace kuma idan ta lalace wani kara bata lokaci ne. Amma taxi idan mutum yana sauri ya je wani guri zai iya ɗaukan taxi. Za ta kai ka a cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma bayan nan taxi idan za ka yi dogon tafiya ka shiga taxi cikin ƙaramin lokaci za ku isa ba tare da ɓata lokaci ba. Matsalan taxi kawai shi ne rashin faɗi, rashin girma wanda mutum zai yi walwala a ciki. Idan ka shiga taxi za ka ɗan matse, za ta ɗan matse ka. Za ka samu taxi ta ɗan matse ka. Ba za ka wani samu abun nan ba. Amma tabbas na fi son taxi saboda taxi ta fi sauri. Na fi son taxi bisa da bus. Na fi son shiga taxi saboda taxi tana da sauri. Taxi tana da daɗin shiga kuma taxi tana da kyau sosai. Idan direba, zakaga direba yafi son tuka taxi kaman irin in za'ayi dogon tafiya zaka ga acikin kankani lokaci zaku isa ba tare da bata lokaci ba. Don haka na fi son taxi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To ka ji wata tambaya, babbar tambaya kenan. Sau nawa kake amfani da wayarka? Wato wannan tambayar gaskiya amsarta za ta yi dogo, za ta zama doguwa sai na kai minti biyar. Wayana ina amfani da wayana kusan kullum a kowane lokaci saboda ina sana'ar yanar gizo. Sana'ar da nake yi ta yanar gizo ce, to a cikin kowane minti kuma a cikin kowane sakanni, ina duba wayata saboda idan wani dama ta shigo ta samu kuɗi, saboda neman kuɗina da nake yi ina amfani da wayata ne. Don haka, a kowane-- kucin kusa zan ce cikin kowane lokaci, da na an ɗan mintuna kaɗan ko da na ajiye waya, za ta, za ta ajiye wayata huta ina ajiye wayata huta. To a kowane awa, zan ce ina iya amfani da waya na minti arba'in, minti arba'in. Idan ban yi waya-- amfani da waya a minti arba'in ba a kowane awa, awa, to ƙaranci a kowane awa ina amfani da waya kaman na minti ashirin, kaman na minti ashirin kenan. A wani lokaci zan shiga cikin abin sadarwa kamar su na Facebook in danna in yi ta dannawa, in yi ta dannawa har ya ɗauka dogon lokaci. A ta cikin wannan ina cikin amfani da shi. Za ka ga an turo mun wani saƙo kuma na fita, na shiga, na je ina yi a wani guri, in, je in ci gaba da daddana. Kuma kullum wani lokaci kuma za ka ga ina amfani da wayana a wajen kallo. Haka in kalla fina-finai. Akwai fina-finai wanda ake yi fina-finai na Hausa kamar fim ɗin Labarina wanda ake yi a duk ranar Juma'a. Akwai kuma wani fim wanda ake yi Shima na farin wata wanda wannan jarumi Adam A Zango yake haska. Shi kuma duk ranar Alhamis, Shima ina kallon shi. Akwai wani fim ana ce mishi Shima Asin da Asin, wanda wanda yake mai tsarin fim ɗin Shima shine Adam A Zango. Shima ina kallon shi duk rana, duk ranar Juma'a Shima ake sake shi. Sai kuma wani fim, wani shahararren fim na Hausa, wanda ina amfani da wayata wajen kallon shi a duk ranar Lahadi. Sai kuma wani shiri wanda ake yi na Hausa mai suna Gidan Sarauta wanda shi ne shirin da yafi kowanne a cikin shira-shirin da nake kallo. Ana yi shi duk rana Asabar, ana sake shi ƙarfe takwas. To ina amfani da wayata in kalle shi na wajen awa ɗaya da wani abu. Ina amfani da wayata kowane lokaci a rana ina amfani da wayana kusan in ce sau, sau a ce a rana ɗaya ina amfani da wayana kusan sau talatin. Ina amfani da ita da kusan sau talatin, wanda zan yi ta amfani da ita, zan yi ta amfani. Wani lokaci zan yi ta amfani da ita ba zan san ma lokaci ya ƙure ba. Kaman misali, lokacin yanzu da zamu shiga lokacin azumi a kowane lokaci zan yi ta amfani da waya. Ina amfani da wayata wani lokaci a cikin azumi, za ka ga wayata a kowane lokaci tana hannuna saboda wani lokaci zaka kasance ba ka gida kuma kana so ka karanta Alqur'ani. To a cikin wayana akwai Alqur'ani wanda na saka wanda nake karantawa da ita. Zan saka karatun Alkur'ani in riƙa karanta da ita, wanda idan ba na gida babu yadda zan karanta Alqur'ani amma in a cikin waya ne ina riƙe da wayata a kowane lokaci, ina karanta Alkur'ani. Bayan nan kuma ina amfani da wayata wajen yin assignment, wani lokaci kamar irin haka an bamu assignment, an bamu aiki a makaranta an ce muyi, to zan yi amfani da wayana in yi. A kullum kuma ina cikin amfani da wayana. Gaskiya wayana ina amfani da shi kusan in ce so talatin zuwa so arba'in haka a rana. A cikin kuma in za a ce awanni nawa nake amfani da su, kamar daƙiƙa nawa nake amfani da su, ko kuma mintuna nawa nake amfani da su. To, hakika a rana, amfani da wayar da nake, ina amfani da waya da ya kai kaman awanni takwas, kaman daƙiƙa takwas kenan a rana. A cikin ashirin da huɗu da muke da su na rana ina amfani daƙi, da daƙiƙa takwas a rana wajen yin amfani da waya. Ka ga kenan ina kasance cikin masu amfani da waya sosai. Ina amfani da waya sosai, sosai a rana, wanda har zan kasance ma na gaji da amfani da wayar. Wannan shi ne, ina amfani da waya kusan sau talatin ko so arba'in a rana, wanda shi ne nake amfani da waya.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Manufar tallace-tallace, shine ko wanne mai talla, manufarshi shine a ce abun da yake talla ko kuma tallace-tallacen shi ya samu karɓuwa, a cikin mutane al'umma baki ɗaya. So manufar tallace-tallace, gaskiya zan iya cewa duk wanda ya saka manufar tallace-tallace to zai iya, zai cimma manufar, amma sai dai manufar tallace-tallace ɗin ba cikakkiyar manufa mutum zai cimma ba. Kamar misali a ce ka yi, ka yi abu na a ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar, to manufarka shine a ce wannan abun da ka yi na miliyan ɗaya da dubu da, da dubu ɗari biyar, shine a tallace-tallacen ka, a manufarka shine, ka ga wannan abun duk ka sayar da shi. To gaskiya misali, to sai a ce ka fara tallace-tallacen shi, sai a ce ka sayar da na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu, to ka ga a ta nan, ka cimma wani ɓangare da wani ɓangare a cikin manufarka na tallace-tallace. Amma a haƙiƙani kuma a zahiri, manufar tallace-tallacen ka, mene ne manufar tallace-tallacen ka? Shi ne ka sayar da duka wannan abubuwan na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. To kuma ga shi cikin ikon Allah sai ka samu ka sayar da na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko da dubu ɗari. Ka ga ka cimma manufar tallace, amma ba duka ba. Ka, saboda ka dai samu ka sayar da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. Ka ga akwai dubu ɗari uku wanda baka sayar. Ka ga ba, ba haka ka so ba. Ka ga to a ta wani wuri, za'a iya cewa manufar tallace-tallacen ka ta cika. A ta wani wuri kuma fa? A'a, za'a ce manufar tallace-tallacen ka ba ta cika ba, saboda ai asalin manufarka a tallace-tallace shine ka sayar duka. To ga shi baka samu ka sayar duka ba. Ga shi baka samu ka sayar duka ba. Kaga ke nan duka manufarka ba ta cika ba. To ni haƙiƙa, ina samu ina cikan manufar tallace-tallace na. Ina cimma manufar tallace-tallace na amma a wani lokaci duka, a wani lokaci duka. Misali a ce, to wannan manufarka ɗin shine ka sayar da, ka suna, kana da abun dubu ɗari biyar, kana so ka cimma manufar tallace-tallacen ka na ka sayar da shi na dubu, miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai ka zo ka sayar, ka sayar, ka sayar, ka sayar da na miliyan ɗaya da dubu ɗari huɗu. Kaga ka cimma manufarka. Cikakkiyar manufar tallace-tallacen ka, ka cimma manufarka. Ka sayar da na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ɗin, shi kuma ka sayar yanzu baka da wani manufar tallace-tallacen ka, ka cimma manufar tallace-tallacen ka ta cika. Cike ta cika babu wani cikin, babu cikin, babu wani abun nan. Ta cika.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi a rana kamar in ce sau biyar. Amma madubi ai, akwai madubi ina da madubi a ɗakina wanda idan nayi tashi daga bacci haka ina kallon madubi. In duba madubi kafin in fita, kafin in fita in je in yi sallah zan ɗan kalli madubi, in ɗan goge fuska na duk wani wuri da na san cewa fuska na kamar irin akwai wanda in sun yi bacci sun tashi suna da yawon baki da sauransu. Zaga in sun tashi gashin su ya, ya duddunƙule. To in na kalla madubi na lura da gashina ya ɗan hargitse ina tsayawa in ɗan gyara shi. Ina duba madubi na tashi daga baciki na. Idan na tafi, na dawo na zo na shiga wanka. Idan nayi wanka na watsa ruwa nayi wanka, na wanke jikina da sabulu, na watsa ruwa, na goge jikina idan na dawo ina kallon madubi ingani in ko ina a jikina ya fita. Bayan nan idan na gama sai in zo in ɗora madubi, in kalla madubi na wanda yake rataye a bangon ke nan. In shafa mai, ina shafa mai ina kallon madubi bayan in shafa. Bayan na shafa mai in zo in saka kaya, in na saka kaya in duba ingani in kayan ya mun daidai. Sannan kuma in zo in na saka hula, shima in na saka bayan na saka hula zan ɗaga madubi in gyara hulan in ɗora saboda gyara, in gyara hula sosai sosai. In ɗora hulan sosai. Sannan kuma in zan fita, in tafi kasuwa haka. Idan na tafi kasuwa na dawo irin na gaji na dawo daga gida, na dawo haka gida in zo in cire abun nan, in duba madubi haka irin na gaji in ga fuska na, in ga yanayi na. Bayan nan kuma wani wuri inda na fi duba madubi shine idan kamar zan je wajen aski. Idan zan tafi wajen aski haka, na je wajen aski nan ma ina duba madubi haka. Ina, ana mun aski zan, ina duba madubi ingani idan askin ya zauna daidai, daidai sosai, sosai. Ko kuma idan ina gyaran gemun haka kamar idan ina askin gemun haka, shima ina duba madubi ingani. Haka zalika idan ina askin gashin hammata shima ina duba madubi. Idan haka ina duba madubi, ina duba madubi kamar su bakwai a rana ke nan. Ina duba madubi kamar su sama da su kusan su talatin a wata ke nan. A sati ina duba madubi so sama da su talatin a wata.

Kana kunna kendar a gida? Eh, ina kunna kendar a gida amma, ba kowane lokaci ba. A cikin wa'insu lokuta, ba kowane lokaci ba. Misali kaman a ce da mareci, lokacin da babu wutan Nepa, Nepa, kafin in yi barci, lokacin da babu wutan lantarki, kuma duhu yayi, kuma fitilata wanda nake caji da wutar lantarki bata da caji, kuma wayar celulata wato wayata kenan. Bata da caji wanda zan haska fitila. Toh, inna siyo kendar in kunna shi, ama bana narkar da kendar guda daya. Inna siyo kenar in kunna shi, kafin in yi barci. Kafin in yi barci, dana ji barci ya fara dauka na, sai in kashe kendar. Musamman ma kendar din da nake amfani da shi farin kendar, wanda, indan na kunna shi bana cinye shi a kullum baya cinyewa a kullum, yana kai wa a rabbi ne inda ya kai rabbi, kafin ya karasa cinyewa, sai in kasheshi in yi barci. Indan na, indan zanyi barci zan rike abun kunna wuta a hannu, a gefen katifa na wanda dana tashi sai in kunna ranna kunna sai in kunna wani kendar. Kaman da asuba, indan na tashi Sallah asuba. Inna kunna kendar, inna amfani da kendar in kunna kendar, har safeya ya waye haske ya fara budewa hakan. Kamar na gan kendar akwai wa inda ma a duniya suna bautawa kendar wanda za ka ga, a can majami'ar su, wajen bautarsu za ka ga, sun kunna kendar kamar guda kamar da yawwa. Bayan na wannan ana amfani da kendar, wajen kaman idan za'ayi, a ranar shekara zageyowa ranar aihuwar mutum. To ana kunna kendar a wajen cake. A saka shi a wajen cake. A kunna mishi wuta, wanda zai yi murnar ranar zageyowa aihuwan zai zo ya hurre da baki. Inda na kunna kendar nayi amfani da shi, na gama amfani da shi, ina kawai, saka shine kawai in barshi. Idan zan kasheshi ba da ruwa nake kashewa ba, ina hurrawa da baki ne har in ga ya mutu. Saboda idan ka zubakin da ruwa matsala za a samu. Bayan ka zuba mashi ruwa, ruwa ya jiƙa shi idan ka zo kunnawa wane irin igiyar da ta ke samar kendar za ka ga ya jike. Toh da ta jike, toh an samu matsala kenan, in ta jike ko ka kunna ka kunna tun ya riga ya jike ko ka kunna ba zai kawo ba, saboda ka riga nan ka jikashi da ruwa. Ko ka kunna wuta sai ka bari ya bushe. Eh, ina amfani da kendar a gida musamman da, da daddare ko kuma a lokacin da zan yi murnar zagayowar haihuwa.

Kana riƙe laima lokacin ruwa? Eh, ina riƙe laima lokacin ruwa. Tabbas ina riƙe laima lokacin ruwa, musamman idan lokacin damuna, kamar yadda muka sani a lokacin damuna, lokacin damuna ne lokacin ruwa, ruwan sama. To tabbas ina riƙe lema lokacin damana saboda kare kaina daga ruwan sama. Saboda idan mutum bai riƙe lema ba a lokacin ruwan sama, wato ainihin ruwan sama zai buge shi, wanda kuma idan ruwan sama ya bugi mutum a ƙa'idar lafiyance, a likitance, idan mutum ya bari ruwan sama ya bugeshi sosai, harda misali a kai, zai ja mishi ciwon kai, bayan ciwon kai kuma zai ja mishi zazzaɓi da sauransu. Wanda da mun san cewa ruwan sama ana yin shine saboda a samu wannan shukoki wanda aka yi a gonaki da sauran gurare su samu, su fito, su tsiro. So gaskiya ina amfani da laima bayan ruwan sama ma kaɗai. Ina amfani da ruwa, ina, ina amfani da laima, kamar misali idan akwai rana sosai sosai ina amfani da laima. Ina yawo da ita saboda kare kaina daga rana. Na haka ba ruwan sama kaɗai nake amfani da laima ba. Ina amfani da laima lokacin rana sosai, wanda lokacin in ana rana sosai. Haka zalika ina amfani da laima idan lokacin ruwan sama ne, lokacin damuna kenan saboda kare kaina daga ruwan sama. Saboda idan ruwan sama ya bugeni ko kaɗanne, zan tashi da zazzaɓi haka ciwon kai wanda zai daɗe ina yi. Na haka ina amfani da laima, ina amfani da laima lokacin ruwan sama sosai sosai. Musamman idan ruwan saman yana da ƙarfi, wanda ƙarfin shi zai kai kaman idan ya bugi mutum sosai kayan shi zai jike sosai. Ka haddai misali, shi yasa wani lokaci ina tafiya da laima ko in zan tafi wurin karatu haka da safe. Idan na ga alamar hadari cewa za a yi ruwan sama, zan riƙe laima na a hannu, in tafi da ita, in je da ita har wurin abun nan, wurin, wurin darasi. Kila kafin mu taso daga wajen wurin darasi za a iya cewa za a yi ruwan sama. To a lokacin idan ana yin ruwan sama, kawai zan ciro laima ta a cikin jaka, in buɗa, in riƙa tafiya da ita. Na haka tabbas ina amfani da laima lokacin ruwan sama don maganin ruwan sama kar y ya bugeni, gare shi ya dake ni. Saboda laima tana da amfani sosai ko ba don ruwan sama ba, ko don, ko don zafin rana mutum zai yi amfani da lema domin kare kanshi daga zafin rana. Ina amfani da lema lokacin yin ruwan sama da kuma lokacin rana.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Musamman ma idan dare yayi, lokaci kowa yayi bacci, ina kulle ƙofa. Saboda idan dai mutum bai kulle ƙofa ba kuma dare yayi, ya bar ƙofar shi buɗe, abubuwa kamar haka za su iya shigowa. Misali kamar mugun abu, kamar misali, irin abubuwa kamar maciji, kamannn wani mugun abu kamar kunama, kamar kare, kamar mage duk za su iya shigowa maka ƙofa idan baka kulle ƙofa ba. Don haka ina kulle ƙofa saboda idan ban kulle ƙofa ba, idan ban kulle ƙofa ba, abubuwa za su iya shiga kamar kuma misali bayan wannan ga kuma ɓarawo. Idan mutum bai kulle ƙofa ba da baɗi cikin dare, ya barta buɗe, to ɓarawo zai iya shigowa. Bayan nan kuma, kamar ni a cikin ɗaki kaɗai, ni ban son barin ƙofa buɗe saboda bana son haske. Don haka ina kulle ƙofa kullum. Ina kulle ƙofa bana barin ƙofa ta buɗe saboda ban son haske. Bayan haka kuma ina jin tsoro kada ɓarawo ya zo ya yi min sata a cikin ɗaki. Don haka ni bana barin ƙofa buɗe. Kullum ina kulle ƙofa ta misali, ma kaman in zanyi bacci haka, da ƙarfe goma na dare zan kulle ƙofa.

Kana cire takalma a gida? Takalma ina cire takalma. Tabbas ina cire takalma a gida. Kaman misali ba a gida kaɗai ba. Kaman yanzu duk inda zan je kaman yanzu in je cikin ofis ɗin malami na makaranta haka, zan shiga in gaishe da shi. To ko da ana shiga da takalmi, ni ba na shiga da takalma. Ko da ana shiga da takalmi, ni ba na shiga da takalma. Ina tsayawa ina abun nan. Ba na shiga da takalma. Ina fara dakatawa. Idan na dakata, idan na gaishe shi to sai in fito. Bayan nan kuma duk wani wuri da zan je haka kaman idan zan je masallaci, in na kai masallaci zan shiga cikin masallaci. Ba na shiga da takalma. Ina cire takalma. Kaman yanzu zan shiga ɗaki wanda aka share shi aka saka kafet aka yi saka turare aka yi kome. To shi ma ba na shiga da takalma. Ina cire takalma. Ina cire takalma kafin in shiga. Saboda duk wani waje ba, ba a nan kaɗai ba. Duk wani waje a rayuwata wanda yake da muhimmanci idan zan shiga wajen ina shiga da takalma. Saboda ba zai yiwu ba in zo in shiga waje kaman ni a gani nake nan a yarda a fahimta ta duk inda zaka shiga mai muhimmanci kuma kaga an share shi an yi mai naine to bai kamata ka shiga da takalmi ba. Kaman banki idan zaka shiga banki, ya kamata ace kaka man banki inda kasuwa ne inda kowa yake shiga to irin wannan in ka shiga da takalma babu damuwa. Kaman kuma irin shago haka na kasuwa shi ma in zan shiga ina cire takalma saboda adiga da an share shi an goge bai yiwu ba zai yiwu ba in shiga kawai in ɓata maki. Haka yes duk inda zan shiga inda mai muhimmanci ne ina saka takalma saboda ina cire takalma saboda in nuna girmamawa, girmamawa yana da kyau.

Wayar kana cika ajiya? Eh wayana yana cika ajiya. Kamar yanzu yadda nake wannan maganar amma bata cika ba. Yanzu haka tana cikin caji. Don haka wayana yana cika ajiya saboda idan dai ana amfani da waya, bala cika ajiya kaman wayana yanzu kaman yanzu haka wayana hotuna da bidiyoyi da suke cikin wayana, wayana yanzu haka ajiyan da take da ya cika. Amma na saya wani abin ajiya kuma daban wanda ake saka waya kaman memory kenan inna saka, na saka mata saboda asalin ajiyan wayan ya riga da ya cika. Amma na saya memory, na saka mata kuma ko shi man yanzu haka kusan zan ce ajiyar shi ta yi abun, ajiyar shi ta yi yawa. Yanzu haka ajiyar shi ta kusa cika shi ma. Don haka ni ina so ma in canja waya ne saboda akwai wayoyin da suna da riƙe, suna da riƙe ajiya sosai, suna daɗewa kafin su cika ajiya. Kaman masu one twenty eight, one twenty eight gig, two forty eight ko two twenty four ake cewa. To irin waƴnan suna da riƙe ajiya sosai sosai wanda riƙe ajiyan su yana da tsawo sosai wanda zai yi wahala ma a ce ajiyar su ta cika. Yawau kenan.

Ya ya kake magance damuwa a aiki? Ya ya kake magance damuwa a aiki? Yadda nake magance damuwa a aiki, shi ne duk lokacin da nake damuwa a cikin aiki, ina zuwa in nema abokanan aiki, mu zauna, mu tattauna, in bayyana damuwata, in faɗa musu damuwata, in gaya musu domin su bani shawara. Ma'ana, idan ina da damuwa a cikin aiki, bana ma iya yin aiki hankali na a tashe, zan nema abokanan aikina mu zauna su bani shawara. In gaya musu damuwana su bani shawara abubuwan da ya kamata in yi, wanda idan nayi su inshaAllahu matsalana zai ƙare. To, ta haka nake magance damuwa a wurin aiki ta hanyar neman shawara da abokan aikina. Saboda a wajen aikinmu muna zama ne kamar 'yan uwan juna. Ma'ana a makarantar da muke muna zama kamar 'yan uwan juna, wanda duk wanda yake cikin matsala to sauran mutane, sauran mutane za su taya shi jimami. Za su magance matsalolin mutane, wanda za mu magance matsalolin mu tare ba tare da a can waje mun je mun bayyana kan mu a waje. Wani ya ji matsalar da muke ciki ba. Dan haka ni ina cikin damuwa, bana ɓoye damuwata. Ina magance damuwata a wajen aiki ta hanyar neman shawara da manya kuma kaman manya haka, manyan aiki kaman masu gidana. Zan je in samu mai gidana, in gaya mashi ina da matsala. Ya ce wane irin matsala? To idan irin matsalar kuɗi ne, zan gaya mashi. Idan kuma matsalar lokaci ne daban da shi na zuwa aiki, kamar a ce bana zuwa aiki da wuri haka. To, ina da irin wannan matsalar zan gaya mashi ko zai bani wani sassauci haka. Idan kuma matsala ce ta gida, zan kawai gaya mashi, in ce ya yi min rangwame ya ba ni dama in zauna gida domin in magance matsalata. Saboda ba zai yi ba da riƙa zuwa wajen aiki. Ina da matsala. Dole a bani lokaci in farfaɗo daga cikin matsalar da nake ciki. Dan haka a wajen aiki ina neman shawaran mutane da kowa da kowa, da abokanan aiki, da masu gidana, da sauran su duk ina magance matsala a taro. Ba tare da na je na faɗa matsala na a wani wuri ba. Ina magance matsala na ne a wurin aiki. Musamman ta matsalar gidana wanda in na rasa abinci ko abin sha ko kuma kuɗin da zan kama gida shekaru haka. To irin wannan matsalolin ko kuma irin wayata wayar salulana ta lalace. To ina magance matsala ta a wurin aiki. Ina neman taimakon 'yan uwan aikina domin su taya ni magance matsala.